Gaskiya abincin gargajiyan da na fi so suna da yawa. Ina son tuwon buski na hatsi da miyar taushe kuma ina son sa da miyar kuka, sai pankasau da alkaki.

Eh, gaskiya ina buga rubutu da sauri kuwa sosai, wanda wannan saurin rubutun shine tsarin asalin rashin kyawun rubutu na.

Eh ina son zuwa kusa da taga domin samun kyakkyawar iska da kuma abun da yake wakana a waje.

Eh, ina kare wayata daga ƙwaya cuta ta hanyar guje wa shiga duk wani manhaja da take cutar da waya.

Gaskiya ba ma yin taro sosai kuma a wani lokaci muna iya yin watanni kafin muyi taro.

Lambar mai albarka shine zero seven zero eight zero two eight one nine forty-four forty-four.

Eh, ina raba wurin da nake yanar gizo domin na kasance ma binciken shiga ɓangarori daban daban a cikin ƙanƙanin lokaci.

Na fi son ɗaki babba wanda ya ke ɗauke da komai da komai kuma mai toilet a cikinsa da farin fenti.

Eh ina sanya tina tarwa a wayata domin ta tunamin muhimman al'amura don saka a gaba na ni ke sunancin masu.

Gaskiya bani da katin kasuwanci, amma dai ina shirin samar da shi domin sauƙaƙawa abokan hulɗa ta.

Gaskiya ba na jurewa barkono mai yaji, saboda inada cutar gembon ciki kuma cin barkonomai yaji na cutar da ni.

Gaskiya muna da kyakkyawar dangantaka, muna muntajuna kuma muna yin aiki tare ba tare da matsala ba.

Eh kullum ne ina kullo ƙofa da daddare kafin na fita, sanda na yi shirin fita ina kullo ƙofa ta.

Ina son jin kiɗan gargajiya, shata ɗan kwairo, sardaunan zamani, irin su, dauda kahutu rarara.

Eh kujerunmu suna da daɗi sosai, suna da daɗin zama kuma suna da daɗin hutawa.

Ana ɗaya sharr ɗaƙi ne sau ɗaya wani lokacin sau biyu a kowace rana. Wani lokutan kuma ba a sha ali ba.

Gaskiya ba ma sa yunifom a wurin aikin, amma dai akwai ƙananan ma'aikata irin direbobi su suna sa yunifom.

Ina ajiyewa kullin a cikin durowa ina yi da, sannan kuma idan zan fita ina sasu a aljihuna.

Eh ina koyan wani yaren, Turanci kullum a cikin koyon sa nike sannan ina koyan Larabci.

Ina cika abinci, abincin da na tafi da shi daga gida, wani lokacin taliya wani lokacin doya.

Ina tsarkake gida sau ɗaya a kowace rana. Wani lokacin yayi datti sosai ana yi sau biyu.

Eh ina jin kukan zakara da safe, haka kuma ina kiban zakaru a gidan da nake. Haka kullum da safe suna kuka.

Eto ba kasafai ba, amma ni ina sha'awar sayan kaya a yanar gizo. Nan ne kake ganin abun da kake sha'awa wanda ba ka same shi a kusa ba.

Eh ina yin aiki bayan lokaci. Ai na muke kira over time kuma ana biya.

Eh ina cin tafarnuwa ba ko da yaushe ba, lokaci zuwa lokaci musamman lokacin da nake mura sannan ina cin tafarnuwa.

Gaskiya na fi son wasan ƙwallon ƙafa sannan sai wasan tenis a tebur, lan tenis kenan sannan wasan basket ball.

Laulon mujajayi ne, amma kuma akwai karanta launin afoful ne.

Eh, ina amfani da kwamfuta. Harsali ma ita ce nake amfani da ita kullum a wajen aikina. Bana rabuwa da ita.

Ina tafiya zuwa wurin ajiye miyi a abun hawa idan nisan ne sosai a jirgi, in kuma bani sama mota a cikin gari ne a bako.

Lokacin da ruwa ke zuwa ina samu naje na zauna sannan ina yin addu'o'i saboda lokaci ne mai daraja na karɓan addu'a.

Da a hannu na bai da wahala, amma dai mutum da yawa ba su iya yin sauyi don bani ba.

Ina wanke kayayyaki ne da safe, wani lokacin ina wanke su da daddare a ranakun karshen mako.

Ina da ma'amalantar mutane tare da haƙuri da juriya da ma'amala mai kyau. Ina hanyar don ƙin ma'amalantar mutane.

Eh ina yin karatu sosai. Wa kullum ne wannan sai na karanta Ƙur'ani kafin na yi bacci.

Ina hutawa, ina shan ruwa sosai, in na kamu da mura sannan in tayi tsanani ina shan maganin mura.

Ina son dafa ƙwai, ni ya dafu sosai domin na fi jin daɗinsa haka. Bana son yayi logo logo.

E, inaya ire rawa ba sosai ba, amma ba kowace iriya ba. Na fi iriyar ta gargajiya.

Gaskiya bana yin wani biki ranar haihuwa ta. Ina yi wa kai na addu'o'i ne da fatan alkhairi.

Eh ina shan ruwan ƴaƴan itace musamman lemo da kankana yana shan ruwan sosai.

Eh, ina da bada bargo musamman idan ana yin sanyi sosai a lokacin sanyi ko a lokacin damina.

Gaskiya na fi son yanayin damina. Shine yanayin da yake ƙayatar da ni sosai sannan ina son yanayin sanyi.